Eh mana, na fi son ɗaki na ya haske saboda ba na son duhu sosai. Na fi son in ga hasken wuta yana kwance lafiya ba tsoron duhu ba tsoron komai.

Ai ni kusan ko da yaushe nike amfani da internet. Yanzu ma a haka ina amfani da intanet, jiya ma. Aini, mayen intanet, bana rabuwa da shi.

Na fison babbabar yayata, saboda Tana da kulawa sosai batada matsala Ammadai wani sa in muna fada ajunanmu, ammadai ita ita nafiso sosaima.

Eh, amma dai ba ko da yaushe ba saboda ka san mu ƴan aikin wata muna son duba kalanda sosai saboda kawai jiran lokacin da za a biya mu kuɗin aiki ake yi.

Daa dai lokacin da nake yaro nayi zaman kai mugugwiwa amma da yanzu gaskiya na dena saboda akwai abubuwan da in ka girma ya kamata ace ka daina.

Gaskiya dai a halin yanzu, in kaga na karanta jarida, to gaskiya dai akan intanet, saboda samun jarida physical gaskiya dai yana da wahala. To, a intanet nake karanta jarida.

Eh mana sosai ma kuwa aini na fusan haske fiye da dubu. In kana cikin dubu gaskiya dai ba za ka ringa gani abun da kake yi ba. Amma in ka bubbuɗe taga kana ganin haske yauwa.

Na fi son a ringa al'amara da mutane, a ringa zaman tare, a yi zaman lafiya, a tattauna. Kaga ta haka? Dagantakar kasuwanci zai fi yin ba.

Na fi son jollof rice saboda duk lokacin da na ci, na ji daɗin ta bazan taɓa iya kwatanta.

Eh, ina massafa da matafiyi Al'adar Hausa ta buƙaci, ayi musafaha ta hannun dama domin nuna girmamawa da ƙaramci.

A lokacin da na zo ofis, abin da nake fara shi ne gaishe da duk wanda na haɗu da shi kamar abokanan aiki ko shugaban aiki. Bayan haka na kan buɗe kwamfuta dina na fara aiki shikenan.

Tebur ɗina a wurin aiki yana da tsabta kuma yana cikin tsari. Nakan ajiye kayan aiki kamar kwamfiyuta takadda na rubutu ajiye domin in sami sauƙin aiki ba tare da ɓata lokaci ba.

Eh, ina iya dafa abinci. Musamman abincin Hausa kamar tuwo da miya, waina da kuma wasu abincin na yau da kullum. Na iya dafawa sosai sosai. Na fi uwata ma iya dafa.

Ina haɗuwa da abokan ciniki cikin laɗabi da ƙarin ci, tare da gaisuwa mai kyau da kuma sauraron buƙatunsu sosai. Koyaushe ina neman yimasa hidima mai kyau da mutunci.

Dangantaka ta da makwabta yana da kyau sosai, kuma yana nan cikin zaman lafiya, muna taimakon juna a lokuta da bukata, muna ziyartar juna, muna gaisuwa talabi a cikin kulda.

Ehh, ina amfani da ajiya a yanar gizo kamar Google Drive ko wasu filoli don adana takardu na aiki, hotuna da sauran bayanai masu mahimmanci sosai.

Eh ina yi, amma a cikin wasu lokuta, ƙullum ba ina kallon taurari da daddare musamman ma idan sararin sama ya kasance mai tsabta ba tare da gajimarai ba, yana ba ni damar jin kwanciyar hankali da tunanin mai zurfi.

Eh, ina shan madara na sa man a matsayin abin sha a breakfast kuma a cikin shayi. Madara tana da amfani ga lafiya ta sosai.

A ƙarshe mako ina shirin yin hidima ta addini kamar sallar Juma'a kuma idan hutu yazo zan je wajen iyalina da abokai. Wani lokacin kuma ina yin wasu aikin gida da na ciki.

A lokacin da babu wutar lantarki, ina yin amfani da fitila na batiri. Ina ƙaranta littattafai ta hanyar hasken rana ko fitila, ina zaman cikin dangi muyi taɗi ko wasa, wani lokacin kuma ina yin addu'a ko tunani.

Ina son naman sa da naman kaza, musamman idan an gasa su ko kuma a yi su cikin miya mai yawa. Wani lokacin kuma ina jin daɗin naman rago ko naman akuya da awakai.

To dai Allah ya kyautata, ina ƙoƙari ne kawai in yi rubutu daidai da kuma tsari a cikin harshen Hausa idan akwai ƙware-ƙware Allah ya ga barta.

Eh, ina iya daro ƙulli ta al'adar Hausa kamar na malam- malaman addini ko na sarauta. Wata irin rawani na Hausa sun haɗa da rawani mai tsantsi wato babban ƙulli, alƙyaba wato rawani mai zagaye, rawani mai zane wato dabuƙkuƙƙuwa.

Eh, ina tauna goro sosai. Musamman azo kutantareka liyafa ko kuma a matsayin abun nisha'i. Gudu yana daɗaɗɗen maida'ci da ɗan zaki.